Yadda nake neman izinin hutu, na kan je na yi magana da babban wajen aikin mu.

Abincin da yake sani jin daɗi shine fried rice da pepper chicken da tuwon shinkafa miyar gyaɗa.

Na fi son tasi, saboda tasi ta fi tsaro akan bos tashi kai kaɗai ne bos kuma ne ne dyawa jam'iyya.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki, mu kam yi amfani da tarho, tarho.

Wanda yake kakkafa mun baya nakan tara ƙanne na wani lokaci ƙanwata ko ƙanina.

Nakan siya abubuwa da dama da yawa daga kasuwa. Nakan sai kayan abinci, nakan sai kayan sawa, tufafi da sauransu.

Eh nakan yi aiki bayan lokaci musamman idan na gama ainihin ayyukan da suke gabana kuma na ga ban gaji ba sai na yi ɗaura daga inda na tsaya.

Gaskiya nafi son miya mai zafi bana son miya mai sanyi saboda gaskiya baya mun daɗi ko kaɗan.

Yadda nake karɓan baƙo shine nakan samu na bashi ruwa na kuma zauna na yi fira mai daɗi da shi na yi fara'a.